Eh ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta a duk lokacin da na gama. Na gan be min yanda nake bukata ba sai in zo, sai in ɗiba kwamfutar in sabunta wannan shirye-shirye na kwamfuta.

A'a, na fi son rubutu da alƙalami saboda duk lokacin muna yara ana ba mu alƙalami muyi rubutu da tawada. Muyi rubutu a jikin allo, idan muka karanta kuma sai mu wanke allon mu. Idan muka wanke allon mu sai a ba mu alƙalami da tawada sai mu zauna muyi rubutun mu. Idan muka rubuta sai mu karanta kuma sai mu haddace wannan rubutu da muka yi. Kullum kullum muna yin wannan rubutu. Duk lokaci bayan lokaci idan mun haddace sai mu wanke allon mu sai kuma malam ya ƙara rubuta mana wani rubutun ko kuma wani lokaci malam ya ce ba zai rubuta mana ba mu za mu yi da kan mu, ya ba mu alƙalami da alluna.

Ina zuwa kasuwa ranar lahadi saboda rana ne kasuwar garinmu take ci. Ranar lahadi muke tashi da sassafe in shirya in tafi kasuwa saboda kasuwar garinmu tin da sassafe take ci. Tana fara cine daga karfe shida na safe har zuwa karfe shida na yamma. Sune lokutan da nake zuwa muna cin kasuwa. Ranar lahadi rana ce da nake shirya in tafi kasuwa in sayi kayayyakin bukata ta. Kayan abinci ne da kayayyakin amfani da sauran abubuwa, takalmi, manja, mai maggi, takalma da jakunkuna da abayoyi da sarƙa da 'yan kunne da gyaluluwa da shaddoji. Sune nake siwa a kasuwa.

Ina ba da ra'ayi a aiki musamman akan abin da na san wannan ra'ayin nawa daidai ne ba sarrainai ba. To sai in ba da ra'ayoyi na masu muhimmanci wanda zai kasance ci gaba ne akan waɗannan ma'aikatan namu na ofis ɗinmu. A duk lokacin da naga an yi abu ba daidai ba, zan zauna in yi tsam, in yi tunani. Idan na yi tunani kawai sai in ɗiba, sai in ga meye ra'ayina. Wanda idan na faɗe shi zai kasance mai mahimmanci ga mutane. To sai in zaunar da su in ce musu to. Ni dai ana wa ɓangaren kunga ra'ayina. Ra'ayina shine a yi abu kaza da kaza ina ga shi zai fisshe mu, shi zai bamu sa'a mu ci gaba da ayukanmu ba tare da ɓata lokaci ba yanda ya kamata.

Ina amfani da matashin kai guda uku. Ɗayan ja ne na siliki. Ɗayan kuma mai ruwan hoda ne, shi kuma na cotton. Ɗayan kuma fari ne, shi ma cotton. To ina amfani da su ne. In, in na yau na kwana da su, kwana ɗaya, kwana biyu zan cire in wanke. Idan na cire na wanke kuma sai in ƙara ɗakko wani sai in shimfiɗa. In saka, in saka matashin fulo na. Idan na saka matashin fulo na zan kwanta a sama. Shi ma wannan farar da ya yi datti zan fidɗa shi in wanke. Sannan kuma in ɗauko wannan mai ruwan hoda shi ma in na saka shi, yi kwana biyu sai in cire shi kuma in wanke. Sannan kuma sai in ɗauko ɗayan shi ma na cotton ɗin nan shi ma sai in saka shi a rigar fulo na ta auduga. Idan yayi kwana biyu na ga ya yi datti zan cire shi in wanke shi in goge shi, fes.

A'a bana son wuri mai hayaniya saboda wuri mai hayaniya yakan dagula min a lissafi ya hana ni sukuni da ayyukoki na. Na hi san wurin da zai kasance babu hayaniya, babu magana, babu komai. Inda zan zauna in shaƙata, in huta, in yi duk wani abin da nake so na more rayuwa. Amma da zarar an ce akwai hayaniya a wuri, to sai ka ga ko karatu kake ko kuma fira kake ma hayaniyar ba ta barin ka ka ji abin da ake cewa. Dalilin da ya sa bana son wuri mai hayaniya kenan, na fi son wuri wanda bai da hayaniya, wanda ya kasance tsiit yake, babu wata maganganu ko surutan mutane ko koke-koke ko dare-dare ko kuma dai wasu abubuwa da ba su dace ba wanda za su hana ni sukuni. Hiya sa na fi son wuri wanda ba shi da hayaniya ko kaɗan, wanda zan yi ayyukana hankali kwance.

Ina tsarkake gidan mu sau biyu. Da safe idan muka tashi muna share gida, muyi wanke shi tas ɗakunan kuma muna zama muyi mopping. Sannan kuma mu saka turare da tsintsiya ƙanshi. Sannan kuma zuwa can da yamma bayan mun gama sallar la'asar shima muna zuwa mu share gida, mu wanke sannan a ɗakuna shima muyi mopping, mu share muyi mopping. Sannan mu zo mu kunna turaren wuta ko kuma mu saka tsintsiya ƙanshi. Sannan kuma muyi wanke wanke. Sannan mu zo mu kakkaba gado, mu gyara gado, mu gyara ko'ina, ko'ina duka ɗakunan mu. Sannan mu wanke toilet, kewaye bayan, bayan gida kenan sai mu wanke toilet.

Eh muna, eh muna saka unifom a wurin aikin mu domin aikin asibiti muke zuwa. To ba sa accepting ɗin mutum ma damar bai saka unifom ba. Muna saka fararen kaya, riga da wando da hijabi da takalmi kambos da kuma farar safa. Shi ma takalmin fari ne saboda aikin asibiti bai buƙatar a saka wasu kaya idan ma farar riga. Domin muna saka unifom idan za mu tafi wurin aiki. Ba ma kuma cire unifom ɗin nan idan mun je wurin aiki har lokacin da za mu gama dutin mu na aiki ba gama tsare-tsare ayyukanmu mu dawo gida. To sai mun dawo gida ne sannan za mu cire wannan unifom ɗin zaune sannan mu zauna mu huta kuma mu huta.

Idan ina abun da nake yi don ƙara aiki, ina samu in zauna idan na san aikina ne na gama da wuri. To aikin da zan taimaka musu da shi, wanda zan ƙara aikina to shi kuma nakan zauna in diba wane aiki wurin aikin mu suke buƙata. Idan na ɗiba na ga wajen da aikin aikin mu suke buƙata sai in zauna in musu aikin nan ba tare da ganda ba ko kuma ɓata lokaci. Haka nake ƙara aikina. Duk aikina idan na gama sai in jawo kuma wani aikin wanda ba a saka ni ba amma kuma yana da muhimmanci wurin aikin mu su na buƙata shi sai in ƙara da wannan aikin. In na rubutu ne ko kuma na cike fayil ko kuma ganin marasa lafiya da ɗiba su da sauran ayyukoki na gida.

Muna biyan kuɗin wutar lantarki dubu shida ne duka awata, dubu shida muke biya a wata. Duk lokacin da ashirin sha-biyar ga wata ta yi, za su zo su kamo mana bill. Zuwa ashirin ga wata kuma za su fara zuwa ansar kuɗin wuta. Idan suka zo ansar kuɗin wuta, wutar lantarki sai mu samu mu biya su. Wani lokacin idan muna da kuɗi muna ba su cash a hannu, wani lokaci kuma transfer mu ke yi musu. Dama akwai wani wanda ke zuwa karɓar kuɗin wutar, shi ne yake ba da akawun lamba ɗin su sai a tura masu. Idan aka tura masu kuma muna kira miji in kuɗin sun shiga. Idan kuɗin sun shiga muna gaya wa ogan su sai ya rubuta mana ya ɗora mana rasip a jikin bill ɗin mu na NEPA, shike nan mun biya kuɗin mu mun biya.

Eh ina iya raini rawaƙa amma dai ban fi son in kasance mai raini rawaƙa ba saboda ita waƙa tana shagaltar da mutum daga ayyukansa na alaƙaibi ko kuma daga ayyukansa na gida ko kuma daga ayyukansa na ofis ko kuma dai daga ayyukansa na wasu hidimomin rayuwa tana shagaltarwa wanda lokacin kana son ka yi wasu ayyuka idan ka fara raini rawaƙa zaka kasa yin aikin ofis dinka, aikin gida ne, kula da yaran ka ne, zuwa safgan yan uwa da abokan arziki, ita ma raini rawaƙa za ta hana ka yin tsabtar jikin ka, ta kai ne, ta jiki ne, ta wanki ne ko ta wanka ko ta wanke wanke.